Idan na tashi zubar da shara, ina da bokati a ƙofa da kuma kwando a ɗaki. Duk wani abun da ya shafe kamar irin su paper ina zuba a cikin kwando. Amma bokatin da ke waje ina amfani da shi ne in tara duk wani sharan da na kawo daga ɗaki da kuma waje gabaɗaya. Idan wannan bokatin ya cika sai in zubar da sharan.